Wai yaya kike son dafa ƙwai? To ni dai, yanda nake dafa ƙwai na shine in soya ta. Ni dai bana son wannan da ake saka wuta a dafa shi da ruwa. Tabbas ni dai bana son wannan. Ni dai ace wai in an soya ta shikenan. Wannan shi yafi mun. Ina son wannan sosai ma domin yanda muke, ni dai bana son irin wannan. Tabbas bana son irin wannan. Sai dai in soya ta kawai. In na soya ta, ni dai zanji daɗin wannan. Sosai zanji daɗi. Ni dai bana so wai ace wai mutum ga ƙwai wai yaje ya dafa shi. Ni dai bana son wannan. Wallahi sai dai in soya ta shi yafi mun. Domin in na soya zan iya ci sosai ma. Domin ni dai ina son ƙwai. Tabbas ina son ƙwai. Ba wai zan ce wai ba, ba zan yi karya ba ace wai. Ni dai bana son ƙwai. Ina son ta sosai ma. Ina son ƙwai. Allah.

Toh mu dai a gidan mu mudubi da muke da, kowa na da nashi amma mutum zai yi amfani da na wani. Kamun misali haka, in dai za ka fita haka ka wanka, ka shafa mai a jiki kuma ba ka da ba dan naka ba, za ka yi amfani da na man ka na kowa. Ni dai bazan iya ce wai ga yanda abun take ba amma tabbas muna da, kowa na da mudubi nashi, kowa na da nashi a gidan. Amma ni dai bana amfani da shi domin bana amfani da mudubi. Koma zan fita bazan amfani da shi ba. In nai wanka kawai na shafa mai, na yi kumbin din kaina, gashi kaina shikenan fa. Wallahi ni dai ba ruwa na da wannan. Tabbas muna da, kowa na da mudubi nashi, kowa na da nashi a gidan. Ni dai wallahi bana, bana wannan.--. Ban da wannan lokacin da zan ce wai in dinga duba kaina a madubi. Toh ni dai bana wannan. In nai wanka kawai shikenan, in fita a buna.

To ni dai a gado nike kwana fa. Wai ina nike kwana ko a gado ko ƙasa. To ni dai a gado nike kwana amma akwai watarana da na samu wata larura haka. Wallahi ƙasa nafi in kwana ƙasa fiye da gado. Domin in ka kwanta wannan ƙasa zaka ji kaman, za ka dan kara karfi haka. Amma a gado ka gan ko ina laushi take. Indai ka kwanta kawai, shi ke nan fa. Kuma lokacin da muke makaranta, ni dai ina kwana ƙasa lokacin zan iya kwana ƙasa ko gado. Indai ina da test haka bana kwana a gado. Domin in ka kwana gado na wallahi sai ka gan ba za ka iya tashi ba, ba za ka iya tashi ka yi karatu ba. Amma in kana kwana ƙasa sai ka gan dai kaɗan juya haka shi ke nan. Sai ka gan ka tashi ka tashi a take ka ɗauka takardar ka ka yi karatu. Domin ko test ko na exam haka muke yin lokacin. Kuma abun na gan alamun abun ya yi mun aiki. Wallahi abun dai ya yi mun. In ba haka nan ba kam wallahi da mutum ya shiga wani babban matsala lokacin. Ai indai za ka je wani wuri kaman da sassafe haka, za ka iya kwana ƙasa fa. Domin shi wannan, shi wannan zai, zai tashe ka. In ba haka nan ba wallahi sai ka gan ka shiga wani babban matsala ma. Za ka iya shiga wani babban matsala wallahi. In ba haka nan ba toh sai dai Allah ya taimake mutum kawai. Allah dai ya taimaka. Tabbas kowa na da abun da ya fi so fa. Kowa na da abin sa. Kowa na da gurin da ya fi so. Wani sai ka gani yana, yana, yana, yana ƙasa wani kuma a gado. Amma ni dai wurin da na fi so ita ce gado. Amma akwai wani lokaci da nike kwana a ƙasa. Tabbas zan iya kwana ƙasa. In ba haka nan ba wallahi sai ka gan ka shiga wani hali. Ka san kwana a gado zai iya sa mutum ya rasa wani abu. Kamin babba abun za a iya, za a ce wai ka zo ka karɓa yau ko gobe ka zo. Toh dai ka gan ka kwanta gado sai ka gan lokaci ta tafi. In lokaci ya tafi toh ka gan ka shiga wani matsala ke nan. Ai wannan ba karamin ba ne. Yakan rataya mutum ya dinga, ya rage ya san wurin da ya fi so mai. Kuma kana son gudun amma indai akwai abun da za a ba ka a ce wai ka zo ka karɓa wannan, wannan abun da sassafe kaman karfe huɗu haka. In ka kwana gado in, indai Allah bai taimake ka ba wallahi sai ka gan ka manta ma. Wallahi dai ka kwanta ka manta gbaɗaya ma. Kwata kwata ka rasa abin da za ka yi ma. Allah. Toh mutum ya rage ya san wurin da yafi mai, shi ke nan.